Muna da, ah, bokitai da yawa, za su iya kai guda ashirin. Muna da na wanki, muna da na wanka, muna da waɗanda ake ɗebo ruwa da su sannan kuma, ah, muna da wanda ake wanke kaya dasu.